Eh ina sanya safa kullum saboda mu inda muke rayuwa a nan akwai sanyi sosai wadda kuma sanya safa din yana kare mu daga kamuwa daga wata cutar da ake cewa sanyi da yaren mu na Hausa shiyasa muke saka safa.

To, ƙungiya dudda ban san wacce ƙungiya kuke so in muku bayani a kai ba, amma dai muna rayuwa da ƙungiyoyi mabanbanta wadda daga ciki ma har da ƙungiyoyi daga ƙasashen waje waɗanda suke zuwa su tallafawa marasa ƙarfi da marasa galihu. Wannan shi ne.